Kana raba abincinku da mutane? Eh wallahi. Yawanci ma duka da muka yi da abokanmu kusan huɗu ko biyar. Mukan zo mu zauna tare a yi girki, yau wane ya yi, gobe wani ya yi. Sannan duka kayan akan zo a haɗa wani ya kawo nashi, wani ya kawo shinkafa, wani ya kawo miya. A samu mutane biyu uku haka su zauna su yi girki wani ya wanke wanke. Sannan an gama a zo a zauna duka a ɗaki a ci. Ko ɗazu ma abin da ya faru kenan mun ci abinci sau biyu cikin daren nan.